Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To, abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako gaskiya suna da yawa. Ina so zan biya kuɗin makaranta na in gama kumfilit na yunibasitin da zamu shiga wato politeknik. Ina so kuma muna da ga garumin biki a ƙarshen makon nan muna so mu fitar da kunya. Abin da ya dace. Kuma muna da biki ba ɗaya ba ne ba biyu ba, biki uku muke da sha a ƙarshen makon nan. To muna so muɗan ba da mamaki. To sai kuma iyado rof muke ɗan jira a ƙarshen makon nan. Shima muna son rai Allah ya bamu nasara yasa su sallame mu da kyau. Sai kuma magana akan biki a ƙarshen makon nan muna so insha Allahu zamu gayyato shaɗirai ba ɗaya ba ba biyu ba. Mu de a wurin mu, daga ɗaya zuwa biyu muke so mu gayyato shaɗirai a ƙarshen makon nan sabida na bikin nan. Saboda muna jin shi, shi kaɗai ne yanzu namiji, namiji wanda wanda ya yi aure wanda aka daina.